Ƙwarai ma kuwa ina bin ƙa'idojin aiki. Tun ballantana ma a ce aikin da yake da alaƙa da hakkin mutane, dole ne ka bi ƙa'idoji sabida ka kiyaye dukkan wani abin da zai kai ya kawo ta hanyar ba komai haƙƙinsa.